Kuna da WiFi, WiFi a gida? Kuna da WiFi a gida? Wani tambaya ne da ana tambaye mutum, ana tambayeshi cewa yana da WiFi a gida. In kana da WiFi a gida, za ka ba da amsa ka ce, "Eh, muna da WiFi a gida." To in ba ku da shi, za ku ce ba ku da WiFi a gida. Wannan WiFi shine abun da ana amfani da shi a gida ko, ko'ina, cewa in kana so ka shiga cikin duniya akan waya, kana so ka san abubuwan da yake faruwa a duniya akan waya, ko kana so ka yi, ka haɗa da mutane daga nesa da kusa akan waya. Shine ana amfani da shi, sanja dai dai saboda a samu raba da network. To wannan shine zai ba ku dama magana da mutane iri iri kala kala a duniya, ko kuma shi yaba da dama, duba abubuwan da ke faruwa a duniya, kuma yaba da dama cewa ya sa abun, a posting wani abubuwa a kan, a, a, a Facebook ko WhatsApp ko, ko, ko Instagram ko Twitter ko, ko YouTube ko'ina da kana da shi. Kuma da shi ana iya kallon abubuwa da yawa iri iri a kan, a kan Facebook ko kuma a kan WhatsApp ko kuma a kan Twitter. Ana iya kallon fim, a kallon abubuwan to, a kallon abubuwa kala kala, a karanta abubuwa kala kala da yake tafiya a duniya ko kuma abin da mutane suna po-- sa posting ana so ka gani. Da shine ana yi amfani da shi. Wannan WiFi ya ce, ya zama abu mai kyau in mutum yana da shi zai iya duba abubuwan da yake faruwa a duniya, ya san abubuwan da yake faruwa a kusa da, a kusa kusar ko a nesa. Amma wannan, wannan WiFi shine abun, in ba network WiFi bai yi aiki.

Ka na raba ayyuka ga wasu? Ka na raba ayyuka ga wasu shine, mm mutum yana so ya raba aiki da yake da shi. Ko a gida, ko a wajen aiki, ko a, a masallaci ko ina, ko a coci zai iya cewa yana raba aiki ma muta ne. Dalili saboda ya yi taimaka shi a aikin ko aiki din ya yisauri ya gama, ko kuma aikin da za a biya mutum ne. To wa to wannan tambaya in aka tambaye ka za ka ce wai in ka na, in ka na raba ayyuka ga wasu za ka ce eh, kuma in ba ka yi za ka ce ba ba ka yi. So wannan aiki in aka tambaye ni zan ce eh, dalili saboda ina da ma'aikata da suna aiki ƙarƙashina a wajen aikina. Kuma in na ga in akwai aiki ina raba masu aiki, inbasu aiki da wanda za su yi. A yi aiki da wasu a taimake ni saboda aiki ya iso ya gama ko kuma aiki din yayi, saboda aiki din yayi kyau. Dalili ina ba da aiki a yini sosai sosai.

Nawa bokiti kuke dai su a gida? Wannan tambaya ne da ana tambaya mutum, ana tambaye mutum na tambaye shi cewa bokiti guda nawa ne suna da shi a gida. Nan da yawa ka tambaye mutum cewa bokiti nawa ne suna da shi, za su ce bokiti kaza ne ka dai mu ka da shi a gida. Wasu na da shi ko kuma umba su da bokitin za su ce ba mu da bokiti a gida. Amma in ka tambayi wannan tambaya sai in ce wai ina da bokiti guda bakwai a gida. Dalili saboda ina da bokiti na wanki, na zuba ruwa, na wanka. Ina da bokiti da na ka ajiye sa ruwa in ajiye. So nan da ka tambaye ni wannan tambaya ka ce bokiti nawa ne nake dashi a gida, xance bokiti guda bakwai nake da shi a gida. Saboda shine na ka amfani da shi a gida. Cik-- ana amfani da shi, ina da wasu a cikin kitchen, a cikin banɗuka da na ka amfani da shi.

Kana so ka kalla, ka kallo wata da dare? Kana so kallo wata daidare shine watin baya da ana tambaya mu, tambaye mutane cewa in ina so in kalla wata daidare, in ina so zai ce eh ina so. In bai so zai ce a'a bai so. Sa nan a kan tambaye ni cewa ina so in kallo wata daidare? Zai ce eh nake so in kalla.

Wane irin nama ka kefi so? Wana tambaya ne da ana tambaye mutum cewa in wane irin nama yake fi so, nama da ka fi so da kana so a fiye da wani. In aka tambaye ka, "Inda nama sa zakana ka fi so ne?" Zakace nama sa ne ka fi so. In nama akuya ka fi so zakace nama akuya. Inda naman kaza ne ka fi so zakace naman kaza ne ka fi so. Inda naman tolotolo ne ka fi so zakace naman tolotolo ne ka fi so. So wana tambaya ne da ana tambaye mutum cewa wane irin nama ne ka fi so. In aka tambaye ni cewa wane irin nama na fi so, zan ce masa zan ce wai nama akuya na ke fi so. Dalili naman akuya yana mun dadi, yana mun kyau. Ina jin daɗin ci, shi ina jin daɗin ci naman akuya. Akuya na naman akuya yafi dadi fiye da a waje na fiye da naman sa.

Yaushe ne kake cin abincin rana? Wannan tambayane da ana tambayan mutun lokacin da yake ke fiso yaci abincin rana. In aka tambaye ka lokacin da ka fi cin abun ci rana, in karfe ɗaya ne za ka faɗa, in karfe biyu ne za ka faɗa, ko in karfe uku ko biyar za ka faɗa ko kuma in karfe sha biyu ne lokacin da ka na ci abun ci rana za ka faɗa. Kuma ni in aka tambaye ni karfe daya nake lokacin da na ke fi so cin abun ci rana, zan ce wai karfe uku biyu zuwa uku nake fi son, lokacin da abincin ya nuna, karfe biyu-- tsakanin biyu zuwa uku lokacin ne nake fi son abincin rana, idan lokacin ya wuce bana ma so in ci abincin sedai in yunwa ya kama ni sosai da kyau amma de ba a ka bane in karfe biyu zuwa uku na gama cin abinci rana lokacin da na ke f iso in ci abincin rana kenan.

Kana tara sabon kuɗi? Wannan tambaya ne da ana tambayar mutum cewa in yana ajiye sabon kuɗi a gida ko yana tara su ne, za shine tambaya da ana tambayar mutum. To wannan tambaya in aka tambaye ka ace kana tara sabon kuɗi, in kana tara zaka gaya musu in kana da kanana kananan kudi sabon kudi a gida zaka gaya musu e kana dashi kana tara su kana tara sabon kudi. Kuma in ba ka tara wa, za ka ce a'a ba ka tara sabon kuɗi a gida. Wannan tambaya in aka tambaye ni ce na ajiye sabon kuɗi, tara sabon kuɗi a gida, zan ce a'a. Da lili saboda ba na zama sa-sa-tana tara sabon kuɗi a gida.

Menene yake sa ka yi dariya? Wannan tambaya ne da ana tambaye mutum abin da yake sa ya yi dariya. Wannan akatambaye ka me yake sa ka yi dariya, zaka yace wai immutum ya yi magana, me daɗi ya yi magana da me daɗi sosai, sai ya sa ka ka yi dariya. Kokuma mutum ya yi magana, yana miki magana ya maka abu magana daɗi kuma, ko kuma ya dinga maka wasa sai ya sa ka ka yi dariya, ko kuma ya dinga maka Cs kulikuli dinnan ya sa mutum ya yi dariya. Wannan abubuwa sune yake sa mutum ya yi dariya.

Ka na cin salad? Wannan tambaye ne da ana tambayan mutum in yana cin salad. In a ka tambaye ka cewa ka na ci salad, za ka ce eh ko ka ce a a. In ka na ci za ka ce eh kuma in ba ka ci za ka ce a a. Ni in aka tambayeni ina ci salad zan ce eh saboda ina ci in sayo a kasuwa in kawo gidan. Wanke in yanka in zo na ci. Ina ci salad sosai sosai.

Ka na yin addu'a kullum? Wannan tambaya ne da ana tambayar mutum in ya na yi addu'a kullum. In ka na addu'a kullum, za ka ce eh, ka na yi addu'a kullum. Kuma in ba ka yi, za ka ce a'a ba ka yi kullum. Kullum ko kuma ka ce ka na yi bayan sati ɗaya ko bayan sati biyu ko cikin sati sau biyu a cikin sati. Wannan ya danganta in dai ka na addu'a. Kuma in aka tambaye ni, "Ya nake ina addu'a kullum?" zan ce eh. Dalili kullum, kullum nake yin addu'a. Addu'a da safe kuma addu'a na da dare. Kuma ina dawo daga wajen aiki ina ɗan addu'a a gida. Kuma wannan addu'a shi ne ke taimake ni yin abubuwa da nake yi. So in aka tambaye ni cewai ina addu'a kullum, kullum zan ce eh ina yi addu'a kullum.

Yaushe ka ke ci abincin dare? Wannan tambaya ne da aka tambaya tambayi mutum cewa yaushe ne yake ci abincin dare. Wannan tambaya aka tambaye ka yaushe ne ka na ci abincin dare, za ka ce ka na ci abincin dare ko wanu rana ƙarfe bakwai, ko ƙarfe shida, ko ƙarfe takwas. Wannan ya dan ganta ya kama lokacin da ka na ci abinci. Kuma in ba ka ci abincin dare, za ka ce musu ba ka ci abincin dare. Ba ka da lokaci da ka na, ba ka da lokaci da ka na ci abincin dare. Kuma in aka tambaye ni yaushe ne na kai ci abincin dare, zan ce musu karfe bakwai kullum na kai ci abincin dare. Kullum na ƙafita na daidaita suna ci abincin dare. Kuma ba na ci abincin dare a waje sai dai a gida.

Yaya kana kammala aiki a lokaci? Wannan tambaya ne ana tambayi mutum cewa yaya yake kamala aiki a lokaci. To, idan aka tambayeka yaya kana kamala aiki za ka ce mu su a lokaci za ka ce masa inga ma lokacin da ka na kamala aiki ƙarfe biyar da yamma kuma ƙarfe huɗu da yamma ko kuma ƙarfe shida da yamma ka kamala da aiki kuma kagama aikin ka kakama hanya ta figida.

Kana fiso kayan zaki ko gishiri. Wannan tambaya ne da ana tambayar mutum in ya na fiso kayan zaki ko kayan gishiri. In aka tambaye ka cewa kana fiso kayan zaki ko kayan gishiri, za ka ce wai eh, in kana fin ka fiso kayan gishiri da kayan zaki, za ka ce eh, ka fiso kayan kayan zaki. Dalili saboda kayan zaki yana miki dadi. Kuma in kafiso kayan gishiri ne zakace kafiso kayan gishiri dalili cewa kayan gishiri ya fi maka, kyau a jiki.

Kana, kana kuka lokacin yanka albasa? Wannan tambaya ne da ana tambayar mutum in yana kuka lokacin yanka albasa. Ni in aka tambaye ka cewa kana kuka lokacin yanka albasa, in, in kana kuka za ka ce eh kana kuka. In kuma ba ka kuka lokacin yanka albasa za ka ce a'a ba ka kuka lokacin yanka albasa. Wannan tambaya in aka tambaye ni, ina kuka lokacin yanka albasa? Zan ce wai eh dalili saboda ina sa albasa don kusa da ido na in lokacin ina yanka wa kuma ina shiga mun ido, yana sa ni in fita da awaye. Eh so in aka tambaye ni zan ce eh ina kuka lokacin yanka albasa.

Wane abinci gargajiya kake fi so? Wana tambaya ne da ana tambayar mutum abinci gargajiya da ya fi so. In ka fi so abinci gargajiya za ka ce eh na fi so abinci gargajiya kuma na fi so shinkafa ko wake ko tuwo ko mene ne da ka fi so za ka faɗa. In aka tambaye kenan ni in aka tambayeni wane abinci gargajiya na fi so, zan ce shinkafa ne na fi so.

Yaya kanana nema izinin wutu? Wannan tambaya na ne da ana tambaya mutumin da yake nema izinin wutu. Izinin wutu shine hutu da ana ba mutane a wajen aiki, wucewa yake wuta akan lokaci kaza zuwa lokacin kaza. So wannan tambaya shine wanda ana gyama mutane in kana aiki a wajen aiki, in kana nema izinin hutu zaka rubuta wasika ma shugabanni aiki wuce musu kanana nema izinin wutu ranan kaza zuwa ranan kaza. Kuma in aka amince za a ba ka kwana nawa da kaliba ko kuma a rage maka kwana ki da kaliba. Kuma a ba ka izinin wutu kaje ka zo na wuce ka wuta. Ni in aka tambaye ni, ni da nake nema izinin hutu ina rubuta wasika ma ga masu shugabanni aikina in gya musu. Ina so je in wuta ko kuma ina so nema, ina nema izinin wutu. Kuma in aka bani izinin gida, in je in wuta ko kuma ita fiya yi abun da yake nake so, abun da ya sa na tambaya izinin wutu in je in ji shine abun.